Kwarai kuwa ina bada shawara a wajen aiki misali shawarwari ga malamai ko ga ɗalibai. Akwai malaman da za su zo kamar a wajen aiki ya kasance ko sababbin malamai ne ko matsofaffin tunda akwai abubuwa da za su iya umm shigewa mutum duhu misali kamar ta yadda za'a mutum zai yi koyarwa to za su iya zuwa su tambaya yaran nan basa fahimta ya zan yi musu? To nakan ba su shawara cewa method ɗin za ki sake ki sake method daga wanda kike yi zuwa wani misali ko kuma in ce in kin yi musu an aiki suka nuna ba su gane ba to ki sake maimaita shi. Idan kuma ta yi complain ne a kan yaran suna yin surutu to sai in zai mm ba. Nakan ba yaron shawara a kan abin da ya kamata siyi misali in ce su su su su dage wajen karatu saboda kar yarinya ya kasance koyaushe tana yin failure a kan exams ɗinta da result ɗinta baya futa mai kyau da kuma yanayin rayuwa tunda su mata ne nakan ba su shawarwari yanda za su yi kare kansu yanda za su kiyaye su zama masu mutunci a koyaushe kar su dinga sararar da kansu aa a matsayin marasa mutunci ina ba su shawarwa.

Tsintsiya dai guda biyu ce. Akwai tsintsiyar laushi, akwai kuma ta kwakwa. Mu ana amfani da shi. To kuma duka guda biyun muna amfani da su. Saboda ita tsintsiyar laushi tana shara ne, ta share guri da kyau. Gurin da ba ruwa. Misali zan yi sharar bedroom da ita, na sharo falo, na sharo duka dakunan da compound na gida. Na sha share da tsintsiyar laushi inda babu ƙasa ke nan. To, idan na sha share da ita, ta kuma tsintsiyar kwakwa, da gurin da yake da ƙasa, ina yin shara da ita. Sannan kuma da wankin toilet da kuma gurin da yake da ruwa. Kuda ba ƙasa amma kuma ruwa ne. To sai na yi amfani da tsintsiyar kwakwa wajen, wajen wanke wa. Saboda ita tana da ƙarfi, tsintsiyar kwakwa. Amfani sosai a wannan gurin, ita tsintsiyar kwakwa. Amma ba ta fitar da guri sosai kamar yadda tsintsiyar laushi take fitar da guri. Ita dai tafi amfani a wurin ruwa. Idan aka zo wurin da ba ruwa ba, aka sa ta, aka share. To, ko da bayan anyi shara da ita, daga baya aka zo aka sa ta laushi to za ta ƙara fitar da wata shara. Saboda ita, tsintsiyar laushi ta fi fitar da guri da kyau. Sosai take fitar da guri, sai yayi kyau. Yayi shara mai kyau. Ba kamar tsintsiyar kwakwa ba. Tsintsiyar kwakwa ba ta fitar da guri da kyau. Tana dai sharewa. Kuma in ka share za ka iya dawowa baya ka kuma ƙara share wani gurin. Amma idan ruwa ne, to za ka wanke da ita. Kai ta gurza wa tana da ƙwari sosai. Yadda in kana ta gurza wa tana ta wankewa, kana ta gurza wa kana wankewa kana zuba ruwa har ma akan yi amfani da sabulu ko omo haka, mai kumfa. A zuba a guggur za sai ta wanke. Da gudaɗin wanke a wurin ruwa. In gurin ruwa ne za tayi ma wanke sosai fiye da idan gurin ƙasa ne ko kuma gurin da bashi da ruwa. To ba za ta ma wanke ba. Sannan ita ta kwakwa, ta laushi, tsintsiyar laushi ita ma ina amfani da ita sosai. To kuma da ita nake wanke sharan falo sosai da tsakar gida.

To, teburin mu a wajen aiki cike yake da littattafai, littattafai kala kala saboda kasance teburi ne na malaman makaranta. Don haka muna da tarin littattafai a kai. Misali idan, idan muka je za mu huto da littattafan da suke kai, zaka ga da akwai textbook, textbook kamar ni da nake ɗaukan Social Studies. Akwai textbook na Social Studies na JS1. Na JS1 zai kai kamar kala uku haka ko huɗu. Sannan akwai textbook.

Eh, ina zama a kan gwiwa. Lokuta da dama nakan zauna a kan gwiwa musamman idan na yi sallah. Ina zama a kan gwiwa saboda inji daɗin zama in yi tahiya. Sannan ko ba sallah ne ba, lokaci-lokaci indai a zauna nake, nakan zauna a kan gwiwa, sai inji na fi jin daɗi idan na zauna a kan gwiwa. Kuma shi zama a kan gwiwa yakan zama kamar wani exercise ne. Kamar wani exercise ne zama a kan gwiwa. Yana taimakawa gwiwa da ƙafa samun lafiya. Sabo yana taimako na yadda zan yi kamar na yi exercise idan na zauna a kan gwiwa. Kamar na yi exercise haka nake ji, sai inji guiwowin nawa sun sake. To shi ne nake yi.

Eh, lokaci lokaci. Wani lokacin idan nai magana sai ya kasance mutane sukan yi dariya. Misali na ba su barkwanci kenan. Wani lokacin kuma gaskiya bana bayarwa, bana iya wa. Sananan shi lokacin da nake wannan barkwancin ba shi da yawa. Saboda shi barkwanci abun da na ɗauke shi halitta ne. Wanda yake iya bada barkwanci koyaushe halitta ne. To ni ma na kan ɗanya amma dai ba so saial ba. Ko da kuwa a wajen yara wajen a makaranta. Wani lokacin a cikin subject ɗinsu akwai topic ɗin da dole sai anyi barkwancin. To wannan dole ne, tinda ya kasance dole sai anyi barkwanci a cikin wannan course ɗin. To dan haka in ya kasance haka to dole. Wani lokacin bazan gane cewar ita wannan maganar da na yi ta bada ta ta sa mutane dariya ba misali ta yi barkwanci. Wani lokacin bana gane wa. He dai kawai na yi. Amma wani lokacin na kam fahinci cewar wannan abun da na faɗa ya ba mutane dariya. Ni ma hannun ɗin suke zama barkwanci a gare ni. Sannanilan kuma irin in zauna ɗin nan in ta labaran barkwanci banyi cika yinsa ba gara ma idan irin littafi ne na karatun tatsuniyoyi da wasanni na yara a makaranta. To mu kan yi a Hausa. Mu kan yi wannan in yi musu suma kuma ya kan ba su dariya. Irin wannan sai kaga ya ba su dariya sosai. Am mun yi musu abu na barkwanci kuma ya ba su dariya. To wani lokacin na kan yi wannan. Amma ba wai kasafai ba ne gaskiya. Ba kasafai ne na kiyaye abubuwan barkwanci ba. Lokaci lokaci ne. Haka ne amma ba wai da sunan in zauna in ta yin barkwancin ba. A'a haka dai kamar a cikin magana. Ya ma fi zuwa a cikin magana. Eh, ina faɗo ta maganar to sai mutane sai ta dariya alamun cewar ita wannan maganar ta ba su dariya. To shi ne wannan shi ne barkwancin da na son na kan yi. Amma ba wai ina tsana ba kai zamo cewa koyaushe ne ina bada da abubuwan barkwanci. A'a gaskiya. Sai idan ya zo a cikin magana.

To, ni shagunan da na fi zuwa. Su ne shagunan da ake siyar da kayan masarufi ma'ana shopping, shopping. Misali kamar aƙwai supermarket, supermarket dan ni nafi son shigar su. Bana shigan shago haka in ba supermarket ba to sai dai aƙwai wasu shaguna ƙananu na unguwa, in ta ƙure nake shiga na ɗanyi siyayya a cikinsu. To, waɗannan su ne shagunan da nake zuwa. Misali na kanje supermarket inda zanyo siyaya kamar kayayyakin amfani su wannan. Kamar su kayan amfanin gida. Nakan siyo kayan amfanin gida irin su, su sabulu, mai na wanka. Baba ma majoriti sai dai in tura. To shine sai naje na siyo kayayyakin da za'a siyo ko in tura a sissiyo min kayayyaki kamar kayan amfani na gida. To nakan je na sissiyo su. Kai, ina kuɗin da na baka ka siyo Amira abu? To bashi karbomin nan. To, waɗannan sune shagunan da nafi amfani da su misali a cikin unguwar nan. Saina shiga na siyo kayayyakin amfani da kayan masarufi waɗanda nake so a wannan lokacin. Amma bana zuwa wasu shaguna waƴanda suka wuce waɗannan. Saidai su waɗannan ɗin nakan je su gaskiya inyo siyayya. In siyo kayan amfani, in siyo kayan amfani na gida, na sawa haka dai. To su ne shagunan da nake zuwa waɗannan.

Toh launin labule ya danganta da launin. Wani lokacin ina amfani da launin kujera a matsayin launin labule, sai na ɗauki kalar da kujerar take da shi sai na, na yi amfani da shi a matsayin shine launi na. Sai na dinga wannan, sai na dinga amfani da wannan kalar ta kujera. Idan ya kasance kuma ban amfani da kal-kalar kujera ba to sai in amfani da kalar kafet. Misali, idan kafet ɗin ya zama ash ne to zan sa labulen ash na falo. To cikin ɗaki bedroom ne nakan sa masa wani labulen ba irin wannan ba, sai in sa masa wani kalar kuma. Idan kuma ya kasance, umm, ɗakin wannan ne. Idan ya kasance kafet ɗin kujeru kamar red ne haka jajaye da baƙi to sai na yi amfani da kawai kafet ja da baƙi. Tunda nakan yi amfani da kujera brown to sai in sa masa labule ma brown. To idan kuma ya kasance, umm, in ya kasance labulen kujerar ash ce misali ace ash ce da ado ko golden ko blue a jiki to sai na yi amfani da blue ɗin labule. Wani lokacin kuma idan kujerar ta kasance brown ne ce haka an ratsa mata kofi to sai na yi amfani da kofi ɗin labule wanda aka ɗan ratsa brown a jiki haka dai ko kuma in amfani da brown wanda aka ratsa kofi. Kalar dai kujera yawanci to shine kalar labule, kalar ko kafet kuma. To da wayannan kalolin nake yawan yin amfani. Na fi amfani da su sosai a kan wacce na ɗauki kala wacce babu ita a cikin ɗakin kawai na sai labule irinsa a'a. To sai dai idan ya kasance canzawa zan yi, tunda idan an sa labule ya ɗan kwana biyu za a canza. To irin wannan na canjin shine nakan canja kowane kala ne. Misali, tsohon wanda na cire idan kujerun sun zama kamar ash to kuma tsohon wanda na cire brown ne to kawai sai in mai sa brown ɗin. Bana damuwa da cewa lallai sai na sa kalar kujera indai ya zamo canji za a yi. To wannan shine yanda nake tsara saka wannan labulaye. Ah, instead of in ce zan yi amfani da kalar, kalar, kalar, umm, wata kala to nakan yi amfani ne kawai da kalolin, launin, nakan yi amfani da launin kujera. Ah maimakon in ce kawai na ɗauki launi wani daban to sai na yi amfani da launin kujera ko na yi amfani da launin kafet saboda dai ya zama cewar idan aka shigo ba a ga shi kaɗai launinsa ba, labule. A'a, an ratsa shi da wani abu misali ko kujerar ko kuma kafet. To wannan shine launin da nake amfani.